Yadda muke sadarwa a wurin aiki ta ki ta kiran waya da kuma.

Eh ina taunawa goro sabida tafi daɗin ci idan ka tauna ta.

Nakan fara aiki kullum da sassafe, bayan na tashi nayi sallah nake fara aiki.

Eh, ina duban kalanda kullum saboda na san ranakun da zan tsara abab- ababai.

Yadda nake bikin ranan haihuwa ta, nakan tara 'yan uwana na arziki da abokaina mu sha nishaɗi.

Eh, ina buga rubutu da sauri musamman ma a kwamfuta. Nakan buga da sauri.

Eh, ina shan ruwa mai sanyi sosai saboda ya sanyaya man zuciya musamman ma lokacin zafi.

Ina amfani da matashi guda biyu. Ɗaya nakan sa kaina ɗaya kuma na riƙe na yi bacci.

Nakan kiɗaya kayayyakina sau ɗaya a sati a duk kowane ƙarshen sati.

Eh ina zuwa gidan fim musamman idan sabon fim ta fito.

Eh ina kwana a ciki. Na ma fi son kwana a ciki. Bana son kwanan waje gaskiya saboda tana da haɗari sosai.

Ina, ina amfani da Android Redmi 14C. Irin wayanda nake amfani da ita kenan.

Nakan ajiye hotunan wayata a gallery. Wurin da nake ajiye hotuna ta kenan a kan waya.

Gaskiya ina jindaɗi sosai saboda kuɗi ita ce ginshiƙin rayuwa.

A'a, bana amfani da mataimakin murya. Iya murya ta nake amfani da ita a ko da yaushe a ko ina.

Aikin gida da nake yi kullum a kullum yau min, sune wanke wanke shara da goge goge.

Eh, ina raba wurin da nake a yanar gizo saboda a samu saduwa da mutanci.

Nakan goga haƙorina sau biyu a rana da safe idan na tashi sai kuma dare kan na kwanta bacci.

Kayan marmari da na fi so, ina son biski, ina son wainar fulawa kuma ina son kunun aya.

Abin sha da nake fi so, ina son kunun aya, ina son kuma kunun gyada.

Kayan ɗaki da na fi so ina son TV ina son kayan kiɗa kuma.

E, nakan sanya hula. Sosai ma musamman ma lokacin sanyi na ma fi sa hula.

Sosai ma, idan na tashi a gado wani lokacin kafin ma na ɗago, na kan yi miƙa sosai.

A watar Janairu tsakiya shekara, watan Janairu aka haife ni, ina da fari da wannan watar.

Muna da madubi sunkai huɗu a gida da muke amfani da su ɗaya a toilet ɗaki.

Nakan tafi wurare da wuriwuri idan aka bani lokaci, ba daga baya nake tafiya ba.

Yadda nake sasanta rikici a aiki, nakan kira wanda ake da matsalar da shi ko ita a zauna a ji mecece matsalar sai a sam abin yi.

Sabulun da nake amfani da ita sabulu ce mai suna White Heaven.